Yaya batun ruwa yake a gidanku? Ku faɗa game da samunsa da adana shi.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Ina yanke shawara a wurin aiki ne wurin ware kaina. Ni kaɗai na zauna na yi tunani akan dukkan abin da na san cewa ya fi. Bana yanke shawara haka kawai don na zauna ni kaɗai, sai na tsaya na yi nazari sosai ko kuma na nema shawaran abokan aikina.

Ku bamu labarin al'adar raba, ku bamu labarin al'adar raba nama a lokacin babbar Sallah a unguwarku. Raba nama a lokacin babbar Sallah a unguwarmu ya zama al'ada ne wanda ba za mu iya bari ba. Saboda kowane Sallah idan ya je babban Sallah ana raba nama gida gida musamman ma ga masu ƙananun ƙarfi wanda basu iya yanka ba.

Menene yanayi mafi tsanani da kuka taɓa shiga? A tabbas yanayi mafi tsanani da muka taɓa shiga shine lokacin da aka yi coronavirus. An hana mutane shiga a fita fita, an hana mutane zuwa ko ina. Kullum ana zaune a gida. Gaskiya wannan yanayin ya tsananta sosai.

Yafiya mai sauƙi ce ko mai wuya? Menene ra'ayinku? A gaskiya yafiya abu ce mai wahala. Ba wai abu bane mai sauƙi sabida wani lokutan in aka yi maka wani abun za ka ganka ba za ka taɓa yafiya ba. Sabida zafin abun da takaicin sa shi ya sa zafi. Yafiya ya kasance abu ne mai wahala gaskiya amma kuma yana da kyau idan an yi shi.

Abinci mai zaƙi ko mai yaji wanne ka fi so me yasa? A gaskiya ni nafi son abinci mai zaƙi akan mai yaji saboda shi mai yaji yana taramin da olsana sosai. Amma mai zaƙi kuma ina cin shi ina jin daɗin cin shi.

Ku ba mu labarin wani wasan yaranta da dokokinsa. Wasan yarintan da na yi wanda zan iya ba da labarinsa shine wasan Hawa Boris da muke yi. Wannan sabida da shi dokansa ne in ka hau, in ka hau shi Boris sai dai ya gama rigar ya ɓata maka kaya.

Kana zama kan gwiwa? Kwarai kuwa ina zama a kan gwiwa. Wani lokaci wurin sallah nakan zauna a kan gwiwa ko kuma idan zan ci abinci shima ina zama a kan gwiwa. Tabbas ina zama a kan gwiwa sosai ma kuma ina jin daɗin zama a kan gwiwa.

Kana buga rubutu da sauri? Eh ƙwarai kuwa ina buga rubutu da sauri, saboda ni ina da saurin rubutu. Ko a makaranta ma abokaina ma sun shaida haka saboda tsantsar kan saurin rubutuna. Idan ina rubutu, binibinni za ka ga na yi na gama na ƙare ba.

Hausa harshen kasuwanci ne na yammacin Afirka. Me kuke gani game da yaɗuwar ta a ƙasashe da dama? Eh tabbas, gaskiya abin da nake gani a yaɗuwar ta a ƙasashe da dama shine dama duk wani yare yakan girma ne a hankala a hankali. Sosai Hausa ya kamata yanzu ace ya kai matakin da ba abin mamaki ba ne ace inda duniya ma ana yin yaren Hausa saboda ba ƙaramin yare ba ne.

Hakkin maƙwabci menene? A ganin ku, haƙƙin maƙwabci ko a addini ma musamman addinin Musulunci, tun da mu musulmai ne, maƙwabci ya fi ɗan'uwan ka ma na nesa sosai. To ya kamata ka kula da haƙƙin maƙwabtaka saboda wani lokaci in ba ka ma kula da haƙƙin maƙwabtaka ba, za ka iya shiga wuta.

Ku bayyana dukkan tsarin yadda ake shirya abinci don mutane da yawa, a tabbas yanda ake shirya abinci don mutane da yawa, abincin gidan biki, walima ko suna, gaskiya yanda ake tsara shi ana tsara shi ne sosai, asayi kayan abinci wanda zai isa, saboda abincin yayi daɗi.

Yaya unguwarku ta canza a cikin shekaru goma da suka wuce? Tabbas unguwar mu ta canza a cikin shekaru goma da suka wuce saboda yawan mutane ya ƙaru sannan kuma gidaje sababbi an yi sababbin gine-gine sosai a unguwar mu gaskiya.

Kana amfani da kunnan waya? Kwarai kuwa ina amfani da kunnan waya. Saboda eh shi da nake amfani da shi, nakan samu sauki sosai kuma nakan ji mutum sosai. A yayin da nake waya ko kuma nake sauraron waƙoƙa ko drama. Shiyasa nake jin daɗin amfani da kunnan waya.

Shinkafar jollof ta biki me yake sa ta bambanta? A'a, shinkafar jollof ta biki gaskiya abin da ya sa take bambanta saboda ana dafa ta da yawa kuma sannan ana nemo waɗanda suka iya girki ne su girka ta saboda mutane ne za su zo da yawa kuma ana so a ci a ji daɗi.